Eh gaskiya na iya ɗinkawa, duk da dai ba shine asalin sana'ar da na koya ba. Baya na ƙoƙarin ɗinkawa.

Ina ƙoƙarin kammala aikina ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Don yanzu haka na tuna akwai abin da ban kammala ba.

Ina addu'a kullum da safe, da rana, da daddare da yamma ko wani lokaci.